Assalamu alaikum. Abubuwa da yawa suna bamu aminu da baƙi.

Kala kala ma, ina dafa abinci kala kala. Koda zamu ci misali, kamar da safe ina dafa abinci kamar su in dafa ti a ci da biredi ko kuma mu soya wainar flour mu ci da tea ɗin ko kuma muyi meat pie ko muyi donut ko muyi wannan spring roll duka muna yi, mu haɗa da tea mu sha. Sannan kuma muna yin dankali kamar na haushi sai mu feraye shi mu soya shi sai kuma muyi sauce sai mu sha shi da shayi shima mu ci dankalin nan da shayi. Sannan bayan wannan muna, muna yin abubuwa kala kala kamar mu dama kunu. Ina dafa shinkafa da wake. Ina dafa shinkafa da wake shima nayi amfani da shi sannan mu ci. Sannan kuma lokacin na kan yi, na kan yi dafa shinkafa dambu. Dambun shinkafa shine za'a sami shinkafar sai a kaita a ɓarzota ba niƙa yai laushi ba a saka ta ɓarzu haka a guggutsirata haka ƙananu ƙananu to sai muzo inna wanke ta zan samu. Madambaci shine in ɗura tukunya haka wacce take da huda ƙasa kuma tukunya ce mai ruwa a ciki to sai in zuba akan mai hoda wannan tiririn shizai dinga tirara, taita tirara ita shinkafar na rifeta da buhu haka da kuma murfi zaita tirarata yanda hayaƙin bazai futu ba sai a ci ranar girki ina dafa abinci kala kala duka, inayin snacks, inayin abincina tun rana, inayin na dare, inayin na safe, ina dafa.

To, abu mafi muhimmanci a cikin abokantaka shine amana. Amana tana da muhimmanci kamar ta fi komai muhimmanci a cikin abokantaka. Saboda idan mutum ya riƙe amana, shine za ku kai, za ku yi sirri da shi ya riƙe sirrin ba tare da kowa ya ji ba. Aminta tana da kyau sosai a cikin abokantaka saboda in dai mutum amini ne, komai ma zai yi maka wanda ɗan uwan ka ma shi wani ma ba zai yi ba. Misali idan aka ce amini ne bayan magana da za a ɗauka ka gaya masa ya riƙe maka maganan nan ba tare da ya faɗa wa wani ba, to dukkan abun da zai taso maka za ku dinga sharing ɗin wannan abu tare misali idan aka ce farin ciki ne, to za ku yi farin cikin nan tare ya taya ka farin ciki, abin na farin ciki ya same ka, ya taya ka farin ciki, ku yi murna, ku yi farin ciki tare. Sannan idan abu ne- bayan amana haƙuri ne ma na biyu. Saboda idan mutum kana haƙuri da aboki, to za a daɗe ana tafiya. Wani abu yayi maka na rashin daidai se kayi hakuri ka dauke kai kayi kamar baka gani ba kamar baka jiba in gaya maka akayi idan wani abu ne kake so, shi ma ka yi haƙuri, kar ka fiya zaƙewa kamar nuna masa ina son kaza ina son kaza to wannan ka nuna kana so ɗin shi ma yana kawo a tsakanin ku ta abokantaka yana kawo, bahacin abokantaka saboda ba kowane mutum ne yake so a dinga cewa bani, bani ba. Amma in ka yi haƙuri kana ganin shi yana da shi ka ƙi ka nuna ka yana da shi kana so sai dai in shi da kansa ya yi niyya ya ɗauko ya ba ka, to wannan yana da tasiri haƙuri a abokantaka yana da tasiri. To sai kawai ci. Kawai ci kuma shi ma akwai nasa tasirin, yana da tasiri sosai shi ma saboda- sai ka yi kawai ci ka ɗauke kai. Shima yanada tasiri sosai amma idan aka ɗauki amana tafi komai tasiri a cikin abokantaka.

To, Salima ba na ta'amula da gidan abinci. Na fi son abinci na gida wanda aka dafa a cikin gida ko in ci wanda na dafa shi da hannuna. Ba abu gidan abinci ba to amma idan aka ce abincin zan ɗauka na gidan abinci to zan ɗauki restaurants. Akwai restaurants kala kala idan aka ce in zaɓa. Akwai restaurants kala kala masu kyau. A farko akwai sevenTati restaurants a nan Nasarawa GRA. To yana da kayayyakin abinci masu kyau irin wanda ni zan so kamar su shinkafa, su tuwon shinkafa, abinci kala kala masu kyau sannan kuma akwai wurare kamar wannan. Ina son su kamar su Asma Kitchen, su wannan Maryama da su Planis Kitchen haka daga su nan dai masu yin girke girke kala kala. To suwa wannan su ma suna yin girke girke. Ina son girkinsu. Akwai Joyful. Joyful ma wannan shi ma kamar ina son wannan restaurants din da suke yin abinci kasamu kamar su wannan Suraira da suke yin tuwon shinkafa da su Sakwara. To ina son cin sakwara sosai. Haka ina son wannan gidan abinci. To akwai abinci kala kala dai. Akwai abinci kala kala da naki so idan abinci suke. Ya gamsar da kai da nama kala kala, da farfesu kala kala da kuma su cikin fefe duka suna yin su. To ina son wa'innan gidan abinci duka suke yi kamar restaurants kenan. Restaurants haka masu kyau da suke yin abinci da didde dani. Ba na ta'amuli da restaurants su amma idan aka ce in zaɓa to Joyful ina son wannan. Sannan kuma ina son Planis Kitchen da Maryama Kitchen da kuma wannan. Ina so wannan. Akwai sis haka kamar su ShopRite da suke sayar da kayayyakin abinci zaka iya zuwa ka sayo abinci haka plate plate ne kyau. To su ma wa'innan ina son wa'innan gidajen abinci duka da suke yi. Seven tati restaurants a cikin Nasarawa GRA ina son wannan shi ma. Daga su nan dai kala kala wa'inda ba za su ƙirgo ba wa'inda suke yin abinci kala kala.

To, miƙa kenan? To ina yi, ina yin miƙa ba sai da safe ba. Ko yaushe, musamman idan na gaji, ina miƙe jiki na to shine sai in samu ko ina, jikin zai yi ƙara haka. Ko ina idan ya yi ƙara to sai in je na samu natsuwa. Sai ka ji jikin duka ya dawo da-idai musamman mu da muke fita safe. Idan na miƙe jiki na miƙa, to kuma bayan na tashi na tafi aiki in naje tafiyar nan da nake yi, shi ma ina daɗa miƙe jiki. Aikin da zan shiga makaranta naje na yi, in shiga aji wancan in fito shi ma miƙe jiki ne. To bayan na riƙe jikina da safe, idan na tashi daga bacci saboda jiki yanda, duk gaba ɗaya laƙwashen laƙwasacen, laƙwasacen wajen kwanciya to zan miƙe. Taimakawa sosai jikin ya dawo dai-dai ko ina ya samu ya dawo. Kwarai ina yin miƙa da safe. Ina miƙa sosai. Ina miƙa, ina wannan ɗin jiki na ko ina, ko ina na miƙe wa. Ba kuma sai iya da safe ba, ko ma yaushe, da rana da yamma da daddare, in dai kiji yana yin jiki ya gaji, to na kan yi miƙa in samu ko ina ya warware. Indai kayi miƙa to ko ina na ka yana warware wa. To idan jikina ya gaji ina yin miƙa sai ko ina ya warware. Kwarai ina miƙa, sosai nake yi ma, sai in samu jiki na ya warware, ya dawo normal, ba kamar a sa misalii. Rashin miƙa ba shi da daɗi saboda, za ka ji ka gaba ɗaya jikin ka a, kamar ka sala ta ishe ka. To amma da zarar ka mimmiƙe jikinka wani lokacin sai ka yi kamar kana exercise ma saboda ko ina ya saki. Ko ina inda ya ɗadɗaure, ya saki sosai to sai nayi exercise. Ta hannuwana, ƙafafuwa ina zaune ina miƙe su, to su ma za su saki sosai. To sai na samu na ji ko ina ya mun dai-dai kwarai ina yin miƙa in yi da safe, da rana har da daddare ma kuma ko wane lokaci. Ko a wane lokaci dan befi in yi awa ɗaya ba sai na miƙe. To idan ina bacci, ina bacci shine ba na, amma da zaran na tashi, zan yi miƙa. Miƙe jiki sosai, yadda zan inda take warware ko ina zai, inda ya ɗaɗaure zai warware. Sannan tafiya ma da nake yi tana taimaka mun wajen miƙe jiki. Kamar da safe in na tashi zan tafi aiki zan yi tafiya mai ta zara. Tafiya kamar ta fifteen minutes, to iya tafiyar ce kawai da ƙafa, ta fifteen minutes to tana taimakawa sosai, yadda zan miƙe jiki na har zuwa inda zan je in hau abin hawa, kafin na samu abin hawa. Sai kuma ina na samu na zama jikina ko ina ya miƙe. To sai in je in yi ayyuka na sai in ji daɗin yin aiki sosai saboda ko ina na jiki na ya min-miƙe. Na miƙe shi da safe na yi ɗan exercise sannan kuma, na yi tafiya ita ma wani exercise ce ƙafafuwa na sa warware har su miƙe saboda wannan tafiya ɗin da safe ne. Tafiya da safe tana taimakawa wajen warware ƙafafuwa, su miƙe. Ƙwarai ina miƙa da safe ina miƙe.

To jadawalin aikin makaranta yana tafiya ne a tsari ta period-period, duk yanda ya ƙara ta ake aikin namu koyarwa ce. To idan ko wanne an ware masa period dinsa, per day, per week, per day, per week haka ake ware period ɗin. Misali kamar da safe, a za a ce kamar masu ɗaukar English da masu ɗaukar Maths suna ɗaukar period biyar ko kuma iya adadin classes ɗin, kusan kowanne idan mutum ɗaya ne yake ɗauka. To idan ajujuwan ya kasance A, B, C, ah a kowane arm, idan ya kasance a arm ɗin arm one, na JS1, JS2, JS3. To, idan classes ɗaya ɗaya ne, to wannan classes ɗaya ɗaya ɗin me English ko- English da Maths, English da Maths ana yin sa sau da yawa. Kowane aji za a yi shi kullum-kullum. Sannan ragowar ayyukan su kuma ana yin su kamar sau uku uku. Sai kuma vocation. Akwai vocation da ake koya yara entrepreneurship. To shi entrepreneur ana koya musu per week kamar sau uku-uku. Za su yi aikata aikatan yin wasu abubuwa na activities haka. Wani skills inda aka koya musu, sai su koyi wasu abubuwa kamar man shafawa haka, hair fo- um toilet cleaner da shampoo. To wannan za a kokoya musu shi. Za su iya yin sa a sati kamar sau uku haka. Kowane class za a iya koya musu shi sau uku haka sau huɗu. To haka tsarin karatun yake. A uku tsarin jadawalin- shi ne ya danganta da yanayin tsarin class ɗin. To tsarin class, tsarin school, tsarin jadawali gaskiya saboda vocation school ce, to ta fi ƙarfi a ayyuka na vocation. Don haka yaran suna kasancewa koyaushe cikin yin abubuwa na vocation. Haka jadawalin yake.

Eh, da ina amfani da kendir. Zan kunna shi a gida. Sosai in yi amfani da shi. Yadda idan na kunna shi zai haske mana ɗaki saboda idan babu wuta, sai mu yi amfani da kendir. To yanzu kendir yayi tsada kuma saboda yana wurin da aka samu sola. To sola tana taimakawa sosai yadda ba zan yi amfani da kendar ba. Don haka amfani da kendar ɗin. Amfani da kendir yakan zama yana da kamar wanda muke siya wa anan kusa da mu baya dadewa. Idan kayi kunna shi to ƙarami ne shi ba shi da girma. Shi isa da sosai nake amfani da kendir sosai a Itafa yanzu. Amma da a sa misali za a yi wanda yake babba. Wanda idan na kunna shi zai, zai yi mun aiki sosai. To zai fimu nakan, akan wanda yadda na in an kunna zai ƙare. Amma ina yin amfani da kendir lokaci lokaci. Lokacin da bamu da wuta shine in yi amfani da kendir. In kunna shi ma haska wuri tana taimaka mana sosai. Kuma yin aiki da kendar yakan taimaka saboda kendar indai da daddare ne. To makan yi amfani da kendir idan bamu da wuta. Sai dai da yake yanzu sola ta yi yawa wani lokacin kuma wutar NEPA ma mukan same ta da daddare. Amma indai bamu da ita to na kan siyo kendir sai na kunna shi. Dinda baya dadewa saboda shi ba shi da girma, ƙananu ne. Namu kendir ɗin nan ƙananu ne. Sai dai danda a sa misali manya ne to na san idan na kunna shi zai ishe ni har daren ya ƙare kafin mu kwanta bacci. Wani lokacin yakan ɗan yi mini lasting idan za mu kwanta da wuri to kendir ɗin yakan yi lasting har ya ishe ni na gama amfanin mu. Gaya ɗaya ya ishe mu, mu kunna shi muyi amfani da shi zuwa umm, sanda za mu kwanta shi kuma mu kashe shi sai mu kwanta. Amma in ya kasance kamar zamu yi dare sosai ina zaune to ɗan ƙarami ba zai ishe ni ba sai babba. Amma indai ba dare zan kai sosai ba to ƙaramin ya wadatar. Ya wadatar ya ishe ni na sami na, na yi amfani da shi a wannan dawa. Kwarai kendir ina yin amfani da shi ina kunna wa. In kunna in ajiye shi ya, ya kai mana daren da muna zaune har zuwa lokacin da za mu kwanta. Ina amfani da kendar.

To. Kayan aikin da muke amfani da su a, a gida suna da yawa. Su ne kamar kayan 'yan ai, dafa abinci, su tukwa ne, haka, umm, su tsintsiya ta shara, su plate plate kofina na shan abinci. Su kamar furnitures na gida, a bedroom da kuma a kayayyakin toilet kamar su, da um wannan sponges da sun sashi kansa, su brush, sannan kuma akwai kayan tsakar gida irin su botukai na amfanin gida, baho su wannan dustbin da fa. Saboda duk lokacin da malami ya ɗaukko instructional material ya shigo da su ko kuma yana cikin bayanin ya ɗauka zai yi nuni, ya yi bayani a kai, ya nuna wa yaran, to gaba ɗaya sukan bada attention akan wannan aikin da ake yi. Za su maida hankali sosai saboda shi yana jan hankalin yaran. To shi kuma wannan jan hankalin shine yake sa yaro ya maida kai ya fahimta abin da aka zo koya masa. An nuna masa shi physically, an nuna masa shi a aikace, to yana taimakawa. To mu kan yi amfani da kayayyaki kamar a wajen aikin mu kamar, umm, kamar idan a so social studies ne za mu yi abubuwan da suka ka, danganci balu da norms na cultural, to za mu kawo kamar wasu ko zane haka na chart na wasu.

To, lokacin da nake hutawa a wajen aiki, da na sun fitar da lokacin hutu misali idan na shiga na je na, na noma, yi aikana na gama. To a period ɗin misali idan da safe bana shiga period da safe lokacin ƙarfe takwas haka da rabi bana shiga. Bana da period ta ƙarfe takwas da rabi sai period ta uku ƙarfe tara da, da rabi. To ita ce period ɗin da nake shiga. Akwai ta ina da ita guda biyu. To ragowa kuma duka sai sun zama kamar bayan break after break ko kuma before break period ta huɗu ke ta haka ne ita ce ta before break ɗin. To after break ina da period kamar ta biyar sannan ina da period ta ƙarshe last period. To duk lokacin da bana da period huta nake. Hawa ba shi da yawa. Aikin na yanzu ba shi da yawa sosai. Dan haka nakan huta zuwa lokacin da idan bana da period zuwa lokacin da nake da period. Idan ranan kuma kwatakwata ba ni da period to zama na zan yi ba abin da zanyi. Ko zan zauna ne in huta. To wannan shine yadda nake, eh ta wajen aiki nake samun huta. Mun hutun namu su suke tsayayye mana shi domin za su ware su ce lokaci ka zana wancan ne, lokaci ka zana wannan ne, lokaci ka zana wa. Za a tsatsara mana shi. To da zaran lokacin karatu yayi to sai mu tashi. Mu tafi mu je muyi zuwa 35 minutes ne dama. To ni da ita bani da double period kuma bani da period wacce take kusa da yar uwat ta a'a sai dai mai ɗan, mai ɗan tazara zama tazara kamar guda biyu guda uku. Ace bayan na fito da period uku to zan sake shiga ko kuma ace bayan na fito da period biyu to zan sake shiga. To sune wa innan haka tsarin aikin yake, haka tsarin hutun yake a wajen aiki. Shine ta yanda suka tsara syllabus, yanda aka tsara scheme, yadda malamai zai, yadda aka fitar da timetable, yadda malamai zai yi amfani da ita wajen gami yara yi. Ayyukansu kuma ya huta lokacin da ya kamata ba tare da ya wahala ba. To wannan shine kuma Alhamdulillah muna samun hutawa sosai. Ayyukan ma yana tafiya yadda yake so. Yadda muke so haka aikin yake tafiya. To masha Allah wannan shine tsarin da hutuna yake a wajen aiki kuma ina jin daɗinsa saboda idan ina hutawa ne shine zan dinga samun damar yin wasu abubuwan ba tare da, na takuraba ba tare da nama.